Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo. Ina yin kiran bidiyo tare da abokaina, ina yin kiran bidiyo kuma tare da budin wata. Amma dai na fi yin kiran bidiyo tare da masoya ta budin wata dan ba mu gani daya. Ita tana ƙasar Indiya ne, ni kuma ina ƙasa ta a Najeriya. Ina Kaduna, to ita kuma tana ƙasar Indiya. To yawancin dai muke yin magana na ta bidiyo kol domin mu ga juna. Sabida shi ne ke ɗan yabe mana kewa lokaci lokaci. Shi gaskiya bidiyo kol yana da amfani kuma yana ƙara ƙangiyar wannan ƙarfi na raba da masoyinka kuma nisantar da ku kayi da juna. So amfanin yin bidiyo kol dinki na.